Eh, gaskiya muna amfani da shi kam. Muna amfani da shi amma ba mu ci amfani da shi gaskiya. Muna amfani da shi, sa'i zuwa sa'i dai kam amma ba wai sosai ba. Ba koyaushe muke amfani da shi ba, sa'i zuwa sa'i dai kawai zan ce.

A'a, bana kasuwanci. A'a, bana kasuwanci. Makaranta ne nake tafiya. Ba dai kasuwanci ba Makaranta ne nake tafiya, shi din ma na samu na kammala kasuwanci gaskiya bana tafiya. Ina tafiya kasuwanci makaranta nake yi kawai. Ni dalibi ne. Ni student ne.

Umm, to gaskiya ban cika dubawa ba, cika dubawa ba. Amma dai to wani sa'i dai bana ce bana dubawa ba. Ina dubawa amma ba wani haka safai ba, haka nan ba sosai ba. Kawai wani sa'in ina dubawa, wani sa'in bana dubawa.

Aiwa, awa makon nan bai wuce sau ɗaya sau biyu, idan yayi yawa sau biyu kenan, dan muna shiga shungulla da wasu abubuwa amma bamu cika yin tabu kowane abu hakan nan ba. Bai wuce sau ɗaya ba sau biyu, at least bai wuce sau biyu ma dai kawai zan ce.

Ah, dafaffan ƙwan nan nafi son kawai in soya shi Dafaffan nan ni ban cika so ba. Amma dai to, dafawan, eh toh, soyawa yafi mun dadi. Gaskiya dafa wannan ba na ni ba mai ra'ayin dafa wa bane. Soyawa kawai yafi mun ma dadi. Haka na ji ne.